Na fi son yanayi mai ɗan sanyi da iska mai kyau, musamman da safe ko da yamma. Irin wannan yanayin yana sa mutum ya ji daɗi. Yana fin son mutum natsuwa, kuma yana yin aiki ba tare da gajiya ba. A Najeriya, lokacin damina na fi so, saboda ba zafi sosai, iska tana kaɗawa, kuma dare yana daɗin bacci ba tare da zufa ba.

Yawancin nakan je kasuwa sau ɗaya ko sau biyu a mako, musamman a ƙarshen mako kamar Asabar. Wannan lokaci ne nake da hutu daga aiki kuma kasuwa tana cika da kaya iri-iri. Ina fin son zuwa kasuwa da safe saboda kaya suna da, suna da sabo, farashi bai yi tsada sosai ba kuma cunkoso bai yi yawa ba.

Ina shirya ayyuka ta hanyar rubuta su a takadda, ko a wayata tun daga safe. Nakan fara da ayyukan da suka fi mahimmanci kafin sauran, Hakan yana taimaka min in rage ruɗani da-da da mantuwa. Idan aiki ya yi yawa, nakan raba shi kashi-kashi, domin in iya kammala su cikin sauƙi ba tare da gajiya ba.

Nafi son miyan egusi sosai saboda tana da daɗan kauri kuma tana cika mutum. Ana iya dafa ta da naman sa, kaza ko kifi sannan a ƙara ugu ko spinach. A yawancin gidajen Najeriya, yawancin miya tana da mahimmanci musamman idan ana cin da tuwo ko shinkafa. Tana da daɗi kuma tana ba da ƙarfi.

A ganina, abu mafi mahimmanci a cikin abokantaka shine gaskiya da fahimtar juna. Idan aboki yana fahimta faɗin gaskiya kuma yana sawwaƙa lokacin wahala, hakan yana ƙara ƙarfi da dangantaka. Girmamawa ma tana da mahimmanci saboda tana hana rikici. Abokantaka ta gaskiya tana kawo farin ciki, goyon baya, da kwanciyar hankali a rayuwa.

Ina amfani da wayata sau da dama a rana, musamman saboda aiki da sadarwa. Nakan duba saƙonni, kiran waya, da kuma labarai a yanar gizo. Hakan kuma ina amfani da ita don nishaɗi kamar kallon bidiyo ko amfani da kafafen sada zumunta. Amma ina ƙoƙarin rage amfani da ita da daddare domin in samu hutu mai kyau.

Eh ina biyan kuɗi ta waya akai-akai saboda yana da sauƙi kuma yana ceton lokaci. Nakan iya amfani da app na banki ko USSD don biyan wutar lantarki, data da kuɗin waya. A Najeriya wannan hanyar ta zama ruwan dare musamman idan ba ka da sabar kuɗi a hannu. Yana da sauƙi kuma ya abin dogaro.

Lokacin da nake yin jin damuwa, nakan fara da yin shiru na ɗan lokaci domin kwantar da hankalina. Wani lokaci nakan fita yawo kaɗan ko in saurari waƙa domin canza tunani. Haka kuma yin magana da abokai ko ɗan uwa yana taimaka min sosai. Idan na samu dama, nakan yi addu'a domin samun natsuwa da ƙarfin zuciya.

Eh, ina iya tuƙa mota sosai. Na fara kuwa tun ina ƙarami kuma na saba da hanyoyin gari a Najeriya. Nakan fin jin daɗin lokaci da ba cunkoso sosai, saboda hanya tana sa tafiya ta kasance lafiya da sauƙi, haka kuma yana kiyaye dokokin hanya domin guje wa haɗari.

A safiya na kan son cin abinci mai sauƙi amma mai ƙarfi kamar ƙwai da ƙosai ko akamu da koko. Wani lokaci na kan haɗa shi da burodi ko fura domin samun kuzari kafin aiki. A Najeriya, waɗannan abinci tana da mahimmanci saboda yana ba da ƙarfi da natsuwa kuma yana hana jin yunwa da wuri a rana.

Eh wani lokaci na kan yi kuka yayin yankan albasa musamman idan albasan tana da karfi sosai sai in sami ɗan ƙoshin iska a ido ko kuma in sa hannu cikin sauri domin rage zafi. Amma na saba da wannan yanayin saboda kusan kowane gida a Najeriya tana yankan albasa wajen dafa abinci.

Ba na son wurare masu hayaniya sosai saboda suna sa hankali ya ɓaci kuma suna kawo gajiya. Amma wani lokaci, idan hayaniyar tana da nishaɗi ko taron mutane kamar kasuwa ko biki, na kan iya jin daɗinta. Gaba ɗaya, na fi son wurare masu natsuwa inda zan iya tunani da hutu.

Gida na yana da ƙasa mai laushi da kyau. Yawanci ana yin da tayal mai ɗan haske. Wannan yana sauƙaƙa tsaftacewa kuma baya jawo ƙura sosai. A wasu ɗakunan masu amfani da kafet domin ƙara dumi da jin daɗi. A Najeriya, irin wannan ƙasa tana da amfani saboda tana ɗorewa kuma tana dacewa da yanayin gida da zafi.

Ina karɓan baƙo da fara'a da ɗanɗano na gida. Nakan fara da gaisuwa da murmushi, sannan in ba su kujera ko wurin zama mai daɗi. Idan baƙo ya zo da abinci ko kyauta, nakan yi godiya sosai. Haka kuma nakan yi ƙoƙarin hira mai daɗi domin su ji kamar gida ne. Wannan salon karɓan baƙon yana da mahimmanci a Najeriya.

Eh, wani lokaci na kai rera waƙa yayin wanka, musamman idan yana cikin natsuwa. Wannan yana sa wanka ya fi daɗi kuma yana taimaka min jin daɗin lokacin. A Najeriya, mutane da yawa suna yin haka saboda yana kawo annashuwa da rage damuwa, musamman idan rana ta gajiya wa.

A'a, bana rike riga a aljihu sosai saboda yana iya yin cunkoso kuma baya da kyau ga tsafta. Nakan fi ajiye a kabod ko a dakin ajiya idan bana bukata. Amma idan rigar ta zamo ta gaggawa ko zan fita ɗan gajeren lokaci, zan iya ɗan rike ta a aljihu na na ɗan lokaci kaɗan.

Nakan ƙiyade kayayyaki lokaci-lokaci, musamman idan ina shirin siyayya ko tsara gida. Misali, nakan duba abinci, tufafi ko kayan aiki a gida don tabbatar da cewa babu abin da ya ƙare. A Najeriya, yin hakan yana taimaka wa mutane su rage ɓata kuɗi da lokaci sannan su shiryu abubuwa kafin su ƙare.

Ina gaishe da mutane da murmushi da, da faɗin ina kwana ko ina wuni. Gwargwadon lokacin rana, idan mutum ya fi kusa da ni nakan iya kara da runguma ko tausan hannu al'ada mu ta Najeriya. Nakan yi kokari yin gaisuwa cikin ladabi da annashuwa domin su ji daɗi kuma su kara don kwanzubanci.

Eh, nakan duba kalanda kullun domin sanin ayyuka da al'amura na rana, wannan yana taimaka min, in tsara lokaci da ayyuka ba tare da mantuwa ba, a Najeriya, musamman idan ina da aiki da al'amuran yau da kullum, kallon kalanda yana da mahimmanci domin tabbatar da cewa komai ya tafi dai-dai.

Nakan fin amfani da WhatsApp da Instagram da sau da yawa saboda suna taimaka min sadarwa da abokai da idanngi. Haka kuma nakan buɗe Facebook domin labarai da abubuwan nishaɗi. Wani lokaci nakan yi amfani da app na banki domin biyan kuɗi da duba asusu, sannan YouTube don kallon bidiyo da koyon abubuwa.

Unguwar mu tana da natsuwa kuma mutanensu Mutane su na mu'amula da juna sosai, mafi yawanci ma'aikata ne ko 'yan kasuwa. Don haka ana ganin motsi da safe da yamma. Akwai shaguna kusa da masallaci da wurin siyayya kaɗan Duk da hayaniyar lokaci-lokaci Ana samun zaman lafiya kuma mutane suna gaisuwa da juna kamar 'yan uwa.

Eh nakan kare wayata daga ƙwayar cuta sosai. Nakan yi amfani da antivirus app sannan in guji sauke app daga wuraren da ba a sani ba. Akan kuma nakan sabonta wayata akai-akai domin samun kariya. Wannan yana da mahimmanci saboda ana yawan amfani da intanet da app kuma yana taimakawa waya ta yi aiki lafiya.

Eh, nakan sha ruwan 'ya'yan itace akai-akai saboda yana da daɗi kuma yana da lafiya. Misali, nakan sha ruwan mangwaro, abarba da guava musamman da safe ko a lokacin zafi. Wannan yana taimakawa jiki samun kuzari da ruwa sannan yana sa mutum ya ji daɗi ba tare da shan abu abin sha mai sauƙar rayu sosai ba.

Eh, wani lokaci muna yin wuta da itace, musamman a ƙauye ko lokacin da wutan lantarki ba ta nan. An fani da ita wajen girki kamar dafa miya ko shayi, duk da cewa gas da cooker sun fi sauƙi. Yin wuta da itace har yanzu ruwan dare ne a Najeriya saboda itace tana samuwa kuma tana ba da zafi mai ƙarfi sosai.

Ina yin bikin ranan haihuwa cikin sauƙi amma da daɗi. Nakan fara da addu'a da godiya ga Allah, sannan nakan haɗa iyalai da abokai kaɗan. Muna cin abinci mai daɗi kamar tuwo da miya ko cake, sannan mu yi hira da dariya. Mutane na son irin wannan biki mai natsuwa amma cike da annashuwa da zumunci.

Na fi zuwa babban kasuwa ko shago mai kayan abinci da kayan gida saboda suna da kaya iri-iri a wuri guda. Misali, ka na kan je shago da ke sayar da tuwo, miya, kayan marmari da kayan wanke wanke. A Najeriya, irin wannan shago yana da amfani saboda yana sauƙiƙe siyayya, kuma farashi yawanci yana da sauƙi idan aka kwatanta da ƙananan shaguna.

Don kare lafiya, na kan ci abinci mai kyau kamar kayan marmari, hatsi da nama kaɗan. Sannan na kan sha ruwa mai yawa. Na kan iya motsa jiki akai-akai, kamar tafiya ko gudu, domin zuciya da jiki su kasance cikin ƙoshin lafiya. Haka kuma na kan guji ɓacin rai barci da ɓacin abinci mara kyau. Kuma na kan wanke hannu akai-akai domin kauce wa cututtuka na yau da kullum.

Don inganta ayyukana, nakan fara da tsara ayyuka da kyau kafin lokaci. Nakan yi amfani da mujeren ayyuka ko kalanda domin samun abin da zan fara da abin da zai biyo baya. Hakan kuma nakan koya sababbin dabaru ko karɓar shawara daga abokan aiki domin yin aiki cikin sauri da inganci. Wannan yana taimaka min in cika buri da samun sakamako mai kyau.

Eh nakan sanya bel kullum, musamman idan zan fita ko ina tuƙi mota. Bel yana taimakawa jiki da kasancewa lafiya idan wani abu ya faru, musamman a hanya. Mutane da yawa suna sanya bel saboda dokokin hanya da kuma tsaro, kuma hakan yana rage haɗari sosai.

Ina son dafa kwai a hanyoyi daban-daban, amma mafi yawan ci shine a dafa shi har ya yi tauri sosai, na kanci shi da safe tare da burodi ko koko, ko kuma a haɗa shi da kayan lambu kaɗan. Dafa kwai da kyau yana da mahimmanci saboda yana ba da kuzari da ƙarfin jiki kuma yana daɗi ba tare da wahalar wa ba.

Na fi son kayan marmari kamar abarba, mango ko guava saboda suna da ɗanɗano mai daɗi kuma suna sabo. Na kanci su da safe ko tsakiyar abinci domin samun kuzari da ruwa a jiki. Kayan marmari suna da mahimmanci wajen kiyaye lafiya kuma suna sa mutum yaji daɗi ba tare da shan abin sha mai sukari ba.

Nakan ci abincin rana da misalin karfe 1 zuwa 2 na rana, bayan aiki ko aikin gida. Wannan lokaci yana da kyau saboda jiki yana buƙatar kuzari daga abinci don ci gaba da aiki. Mutane da yawa suna bin wannan lokaci, suna ci gaba cin abinci mai daɗi kamar tuwo da miya, shinkafa ko fura da miyar wake.

Nakan tofa miya a cikin girki da dakin girki ko waje idan ana da wuri mai kyau. Yawanci nakan yi amfani da tukunya mai kyau da kasko domin miya ta daɗe tana da kyau. Mutane da yawa suna tofa miya a wuri mai tsafta domin rage ƙura da tabbatar da abinci yayi daɗi da lafiya.

Eh nakan kunna sanarwar app a wayata, musamman na WhatsApp da banki da sauran muhimman app. Wannan yana taimaka min in samu saƙonni da sanarwa da wuri ba tare da na manta ba. Amma nakan kashe wasu sanarwa da ba su da muhimmanci domin kada su dame ni da hayaniya. Wannan salon yana sa wayata ta kasance mai amfani ba tare da damuwa ba.

Eh, ina da dabba a gida. Yawanci karnuka ko kaji. Nakan lura da su sosai kamar ba su abinci, ruwa da wurin zama mai tsafta. A Najeriya, dabba a gida tana kawo farin ciki, tsaro da kuma nishaɗi ga iyalai, musamman yara. Haka kuma suna zama abokai masu aminci a gida.

Eh, nakan sanya hula lokaci-lokaci, musamman idan rana tana da zafi ko kuma idan ina fita waje. A Najeriya, hula tana da amfani sosai wajen kare kai daga rana kuma yana iya zama wani ɓangare na salo na yau da kullum. Duk da haka, ba hula nake yawan sanyawa ba, saboda yawa ina dogaro da yanayin waje da kuma irin tufafi da na sa rana. Wani lokaci ma hula tana zama abin nishaɗi ko sutura mai kyau ga taro, dangi ko abokai. Sanya hula yana taimakawa sosai wajen jin daɗin rana da rage gajiya ta fuska.

Murya ta gabaɗaya tana da matakaicin ƙarfi, ba ƙarfi sosai ba, ba kuma ba ta yin nisa sosai ba. Ina ƙoƙarin magana a hankali a wuraren jama'a don mutane su ji abin da nake cewa, amma a gida ko tsakanin abokai, murya ta kan ɗan kawu kaɗan saboda jin daɗi da nishaɗi.

A aiki, nakan yanke huk- shawara ne bayan na tattara bayanai sosai da kuma nazari dukkan zabin da ke akwai. Ina ganin yana da mahimmanci in ji ra'ayoyin abokan aiki kafin in yanke sha- hukunci, saboda haɗin kai yana taimakawa wajen samun fahimta mai kyau. Sau da yawa, nakan fara da duba tasirin shawara ga aikin gaba ɗaya sannan in tabbatar cewa tana da dacewa da manufar kamfani.

A wata kuɗin lantarki na kan bambanta gwargwadon amfani da kuma yanayin wuta. A yawancin lokuta a Najeriya, na kan kashe kimanin naira dubu goma zuwa sha biyar a wata, musamman idan ana amfani da fan, talabijin, da caja waya yau da kullum. Idan wuta ta yi yawa, kuɗin kan ƙaru, amma idan ana yawan kashe kayan lantarki da dare, ana iya rage kuɗin. Haka kuma wasu lokuta amfani da janareta ko inverter kan taimaka wajen daidaita kashe kashen kuɗi a gida.

Eh yawanci ina tafiya da wuri, musamman idan ina da abin yi ko ina hanyar zuwa aiki. A rayuwar yau da kullun a Najeriya, tafiya da sauri ya zama dole saboda zirga-zirga da kuma nisan wurare. Amma idan ina yawo da abokai ko ina hutawa, nakan rage gudu, in more tafiya. Duk ya danganta da lokacin da yanayin da nake ciki a ranan.

Eh nakan zuwa gidan fim lokaci lokaci, musamman idan akwai sabon fim da mutane da yawa ke magana a kai. Zuwa gidan fim yana da daɗi, yana da ban sha'awa saboda yanayin kallo da haɗuwar abokai da dangi. Sau da yawa nakan zaɓi wuraren da ke da iska mai kyau da tsafta. Kuma ina son kallon fina-finai na barkwanci ko ilmantarwa. Duk da haka, ba kullum nake zuwa ba. Sau da yawa nakan zaɓi kallon fim a gida idan lokaci ko kuɗi ya takura.

A gida muna da bokiti kusan huɗu zuwa biyar da muke amfani da su kullum. Bokiti abu ne mai mahimmanci saboda ana amfani da su wajen ɗiban ruwa, wanka, wanke kaya ko tsaftar gida. Wasu bokitin ana ajiye su ne a banɗaki, wasu kuma a kicin ko da akwai famfo. Bokiti har yanzu suna da amfani sosai, musamman idan babu ruwa ko wutar lantarki.

Na fison shan shayi fiye da kofi, musamman da safe ko bayan cin abinci. Yawancin gidajen Najeriya, shayi yana da sauƙin samu kuma baya yin nauyi a jiki. Ina shan shi da biskit ko gurasa, yana sa ni in natsu. Kofi nakan sha lokaci lokaci idan ina buƙatar ƙarfin kuzari, amma ba kullum ba, musamman a wurin aiki ko tafiya mai nisa.

Eh, nakan kunna kyandir a gida lokaci-lokaci, musamman idan wutar lantarki ya tafi, ko kuma ana son samun haske mai sauƙi. A Najeriya, kyandir suna da amfani sosai a irin waɗannan lokuta, musamman da daddare. Wasu lokuta kuma ina kunna su don samun yanayi mai natsuwa, musamman idan ina hutawa ko tunani. Amma ina kulawa sosai wajen tabbatar da tsaro, kada a bar su suna kunne ba tare da kulawa ba.

Malamin da na fi so shi ne wanda yake koyar da haƙuri da fahimta. Ina son malami da ke iya sauƙaƙa darasi yayin amfani da misali na rayuwar yau da kullum, musamman irin na Najeriya. Irin wannan malami yana sa koyo ya yi zama mai daɗi ba tare da tsoro ba. Haka kuma yana girmama malami da ke sauraron ɗalibai, yana ƙarfafa su su yi tambaya kuma yana kula da halayensu ba karatu kaɗai ba.

Eh, na kan sayi kaya a yanar gizo lokaci-lokaci, musamman idan ba ni da lokaci na zuwa kasuwa. A Najeriya, app kamar Jumia ko Konga suna sa abu ya zama mai sauƙi, musamman wayoyi, tufafi ko kayan gida. Amma ina kula sosai wajen duba farashi da ra'ayoyin mutane kafin siye. Wani lokaci kuma nakan na fi son zuwa kasuwa saboda ganin kaya da ido da iyayin rangwame. Dud da haka, siyan kaya a yanar gizo yana taimaka min sosai idan aiki ya yi yawa.

Eh nakan yi waka cikin zuciya sau da yawa, musamman idan ina tafiya ko ina yin aiki a hankali. A rayuway yau da kullum a Najeriya, kiɗa yana ko'ina, don haka wani lokaci waka kan fara yawo a zuciya ba tare da sani ba. Yana taimaka min in natsu, in rage damuwa kuma in ji daɗin abin da nake yi. Wasu lokuta ma waka kan sa murmushi ko ƙara min kuzari a rana.

Yawanci ina amfani da matashin kai guda daya ko biyu idan zan kwanta bacci. Mutane da yawa suna son matashi mai laushi don samun kwanciyar hankali, musamman bayan gajiyan yini. Idan zafi yayi yawa, wani lokaci nakan cire daya da rage nauyi. Amma idan ina son bacci mai daɗi sosai, amfani da matashi biyu yana taimaka min wajen tallafawa wuya da kai yadda ya dace.

A'a bana tauna goro sosai, amma ka wani lokaci na kan gwada idan ina tare da abokai ko wani taron gargajiya. A Najeriya goro tana da mahimmanci a al'adu, musamman wajen gaisawa da taro. Dud da haka bana yawan sha'awarsa saboda ɗacin ɗanɗano da kuma yadda yake sa baki ta bushe. Na fi son shan shayi ko kayan marmari idan ina son abun taunawa.

A aiki, nakan magance matsaloli ne a hankali da natsuwa mai kyau. Da farko, nakan fahimci matsalar sosai kafin in ɗauki mataki. Yin shawara da abokan aiki yana da mahimmanci saboda kowa na iya bada ra’ayi mai amfani. Bayan haka, nakan zaɓi mafita mafi sauƙi da za a kawo sakamako mai kyau ba tare da rikitarwa ba. Idan matsalar ta yi tsauri, nakan raba ta zuwa ƙananan sassa domin magance su ɗaya bayan ɗaya. Wannan yana taimaka min rage kuskure da kuma samun nasara a aiki.

Ina taimakawa mutane ta hanyoyi daban-daban, gwargwadon halin da suke ciki. A wasu lokuta na kan taimakawa da shawara ko sauraro idan suke suna cikin damuwa. Taimako ba lallai sai da kuɗi ba ne; wani lokuta taimako na iya zama da lokaci ko ƙarfi. Ina kuma taimakawa abokan aiki wajen cika aiki ko warware matsala. Wannan yana ƙarfafa zumunci da haɗin kai.

Burina a aiki shine inci gaba da inganta kaina da kokar tawa kowace rana. Inason in zama mutum mai amana da ake dogaro dashi a wurin aiki. Samun aiki mai kyau da ci gaba yana da mahimmanci, don haka buri ya haɗa da yin aiki tuƙuru, koyon sabin abubuwa da taimakawa kamfani ya cimma manufofinsa. Haka kuma ina fatan aikin da nake yi zai bani damar tallafawa Iya laina da kuma samun kwanciyar hankali a rayuwa.

Ina koyon fasaha sabo ta hanya da dama, musamman idan ina so in inganta aikina. Da farko nakan binciko bayani a yanar gizo ko littattafai don fahimtar abin da ke daga tushe. Sau dayawa nakan koyi ta hanyar kallon bidiyo, yin horo a wuraren aiki, ko tambayar waɗanda suka fi ni kwarewa. Bayan haka nakan yi atisaye da kaina har sai na iya amfani da fasahar cikin sauƙi. Haka nakan haɗa koyo da aiki kan kai tsaye don samun sakamako mai kyau.

Ni na fi son tufafin auduga fiye da siliki musamman a Najeriya idan zafi da zufa sukai yawa a wasu lokuta. Auduga tana sauƙin shan iska, tana sa jiki ya huta kuma tana daɗaɗa sanyi a rana. Silki yana iya zama mai kyau ga kallo ko taro na musamman, amma ba kullum yake dacewa da yanayin yau da kullun ba, don haka na fi amfani da auduga don aiki, tafiya da rayuwar yau da kullun.

A aiki, nakan ba da ra'ayi cikin natsuwa da girmamawa. Da farko, nakan saurari abokan aiki don fahimtar matsala ko batun da ake tattaunawa. Bayan haka, nikan bayyana ra'ayina a fili amma cikin ladabi, tare da misali idan zai yu. Mutane na daraja wanda ke ba da ra'ayin aiki, girmamawa da haɗin kai. Saboda haka, nakan tabbatar cewa ra'ayi ra'ayina yana taimakawa ko fahimtar abin da nake nufi. Haka nakan karɓi ra'ayin wasu ba tare da fushi ba.

Ni nakan goge haƙori su biyu a rana. Sau ɗaya da safe bayan na tashi daga bacci, sannan da daddare kafin kwanciyar bacci. Wannan yana da mahimmanci, saboda kiyaye hakori daga cututtuka, da kuma samun numfashi mai daɗi. Wani lokaci in naci abinci mai sau, mai sukari ko mai, mai da yawa, nakan go nakan goge don, saftace hakori da hana warin baki. Haka nakan amfani da man hakori mai ƙarfi, amma ba mai kanshi sosai ba. Don kiyaye lafiyar baki.

Dangantaka ta da abokan aiki da gaba ɗaya tana da kyau kuma mai haɗin kai. Ina ƙoƙari yin hulɗa da su, cikin ladabi da mutunta ra'ayoyinsu. Musamman a Najeriya, inda haɗin kai a wurin aiki ke kawo sakamako mai kyau. Nakan yi ƙoƙarin taimaka musu idan suna bukata, yin hira mai daɗi a lokacin hutu, da kuma yin aiki tare cikin haɗin kai. Wannan yana sa yanayi na aiki ya zama mai natsuwa, kowa yana jin daɗin aikin, kuma yana ƙara inganci da haɗin kai a tawaga.

Eh, wani lokaci na kan ƙetare kafafu yayin zama, musamman idan ina hutawa ko ina hira da abokai. Mutane da yawa suna yin haka a gida ko wuraren hutu don jin daɗi ko kwanciyar hankali, amma a wurin aiki ko taro, nakan guji yin haka saboda ladabi da mutunta mutane. Don haka, yin ƙetare kafafu ya danganta da yanayin da nake da wurin da nake. Ina son in kasance cikin natsuwa amma ba tare da rashin ladabi ba.

Eh nakan sha madara a kullum musamman da safe ko bayan cin abinci. Madara tana da amfani sosai saboda tana kare karfin jiki da lafiyar hakora. Sau da yawa nakan sha ta kai tsaye ko kuma a haɗa da shayi ko koko. Haka kuma nakan tabbatar da cewa madarar da nake sha tana da tsabta kuma ba ta da kamshi mai yawa sabo don samun fa'ida mai kyau a jiki.

Eh nakan yi amfani da waya kunne lokaci lokaci, musamman idan ina son sauraron kiɗa, yin kiran waya ko kallon bidiyo ba tare da hayaniya ba. Mutane da yawa suna amfani da kunnen waya a cikin sufuri ko wajen aiki don jin daɗin abin da suke yi, amma ba kullum nake amfani da shi ba. Sau da yawa nakan bar shi idan ina hira da mutane ko ina buƙatar hutu daga sauti. Haka nakan kiyaye karar sauti domin kada ta cutar da kunne.

Abincin da yake sa ni jin daɗi shine abincin gargajiya kamar tuwo da miyar taushe ko shinkafa da miya. Irin waɗanda abincin suna tunamin da gida da iyali. Idan na gaji da aiki, cin abinci mai zafi da ɗan yaji yana sa jiki ya huta. Haka kuma abinci kamar indomie da ƙwai ma na sa ni jin daɗi. Musamman idan ban da lokaci mai yawa, abinci mai daɗi yana iya sauya yanayi gaba ɗaya.

Eh nakan iya jure barkono mai yaji amma ba sosai ba. Barkono yaji abu ne na yau da kullun a miya da miyar mai ɗanɗano. Don haka na saba da ɗan cin sa. Sau da yawa nakan ci abinci mai yaji idan ina son ɗanɗano mai ƙarfi ko kuma don jin daɗin abinci. Amma idan ya yi yawa sosai nakan rage cin sa ko in haɗa shi da shinkafa to ko madara don rage zafin. Haka na kan iya more ɗanɗano sa ba tare da matsala ba.

Ni nakan wanke kayayyaki da safe ko bayan cin abinci gwargwadon lokacin da nake da shi. Mutane da yawa suna son wanke kayan abinci da safe don shirya su kafin amfani, musamman kayan lambu da kayan miya. Wanke kayan kafin amfani yana taimakawa wajen tsaftace su daga ƙura da ƙwayoyin cuta. Haka kuma wasu lokuta nakan wanke kayan bayan cin abinci idan akwai saura don tabbatar da cewa gida yana tsafta kuma babu datti da zai janyo ƙamshi ko ƙwari.

A aiki, na kan sasanta rikici ne cikin natsuwa da adalci, da farko na kan saurari kowane bangare domin fahimtar ainihin matsala. Mutane suna ganin ladabi da girmamawa wajen sasanta rikici a matsayin abin daraja. Don haka na kan yi ƙoƙarin bayyana ra'ayi ina cikin salo mai hankali ba tare da nuna fifiko ba. Bayan haka, na kan nemi mafita wacce za ta amfanar da kowa. Ta rage tashin hankali sannan na kan tabbatar an bi shawara ko ƙa'idojin aiki. Haka na kan ƙarfafa haɗin kai da zaman lafiya a tawaga.

Ni na fi son lokacin damina a Najeriya musamman watan Yuni zuwa Satumba. A wannan lokacin iska mai sanyi da ruwan sama mai kyau suna sa yanayi yayi dadi kuma gonaki da lambuna suna cike da kore da tsire-tsire. Haka kuma lokacin damina yana sa jin dadin gida da oshakatawa musamman bayan aiki ko tafiya mai nisa. Ba kamar lokacin rani ba, damina bata da zafi sosai don haka yana sa ayyuka da hutu su kasance cikin natsuwa da jin dadi.

Eh, na kan iya kwafin bayanai na muhimmanci, musamman takardu ko fayilolin aiki. Mutane da yawa suna yin haka don kauce wa rasa bayani idan na’ura ta lalace ko wani abu ya faru da asali. Na kan ajiye wasu a waje daban-daban kamar kwamfuta, a ajiyar girgije ko kundin rubutu don tabbatar da cewa zan iya samun su a lokacin da na bukata. Haka na kan tabbatar cewa bayan da na ke ajiye su da da tsari da tabbatar domin samun sauƙin amfani da su.

Da yamma kafin kantin barci, na kan ji abubuwa daban-daban don hutawa da natsuwa. Sau da yawa na kan kalli talabijin ko bidiyo ko kuma in karanta littattafai don nishaɗi. Wani lokaci na kan haɗu da dangi ko abokai don hira ko cin abinci tare.

Eh nakan yi bacci da rana lokaci lokaci. Musamman idan na gaji sosai ko na yi aiki mai yawa. Yin hakan, yin ɗan baccin yana rana yana taimakawa aiki da hutawa. Ya kara kuzari kuma yana rage gajiya kafin dare. Sau da yawa na kan ɗan yi bacci na mintuna ashirin zuwa talatin kawai domin kada ya hana baccin dare. Haka nakan ji daɗin rana sosai musamman a lokacin zafi ko lokacin hutu daga aiki.

A waje na kan yi wasanni masu motsa jiki kamar ƙwallon ƙafa, ƙwallon raga ko gudu. Wannan wasan suna daɗaɗa hana mutum tare da ƙarfafa lafiya da kuzari. Sau da yawa na kan yi wasa tare da abokai ko 'yan uwa, musamman a filin wasa ko filin makaranta. Haka kuma wasanni na waje suna sa ni natsu da jin daɗi ranan, kuma suna taimakawa wajen rage damuwa bayan aiki ko karatu. Wasan waje yana da mahimmanci ga lafiya da jin daɗin jiki.

Ni nakan ajiye makullai a wuri mai sauƙin samu amma lafiya. Yawanci nakan ajiye su a cikin akwati ko kwandon makullai a kusa da ƙofar shiga gida ko, ko kuma a jaka idan zan fita waje. Wannan yana taimaka min kada in manta ko rasa su musamman idan na fita da sauri. Haka na kan tabbatar cewa makullan suna da tsaro ba a bar su a wuraren da wasu zai iya gani ko ɗauka ba.